Kana iya dinka tufafi? Kana iya dinka tufafi? Eh tabbas ina iya dinka tufafi, saboda shine ma farkon sana'ata a rayuwa, dinka tufafi. Zan dinka ma tufafi yayi daidai da kai, zan dinka ma tufafi ya bi jikinka, zan dinka ma tufafi yayi kai nasara ya ma kyau. Duk wani kaya da nake sawa, duk wani tufafi da nake sawa ni nake dinka wa. Duk wani tufafi da ƴan gidan masu ke sawa su ma, duk ni na dinka masu. Saboda haka dinka tufafi a garin abune mai sauƙi. Zan dinka shi tun daga riga da wando, ka gan shi yayi kyau. Wani ma za aga tufafin nashi bashi da kyau a ido, amma kuma idan na dinka mashi zai mishi kyau a jiki. Kama daga jallabiya, riga da wando, English wear, asaw-saw, Abuja blouse to dukkansu ni nake dinka wa. Ina dinka, ina sawa kuma ina dinkawa ina saidawa. Harna kuɗi abokai in suka kawo zan dinka masu. Su ma zan dinka masu su sa, da dai sauransu. Ina dinka tufafi sosai kuma yana mun kyau, yana mutane kyau.

Nawa ne yawan dangin ku a gida? --Nawa ne yawan dangin ku a gida? Yawan dangin mu a gida, a ƙalla sun kai, mun kai mu--mu goma sha biyu. Dangin mu a gida mun kai mu goma sha biyu. Mamana, babana, Maryam, sai ni, sai Ahmad, sai Ameerah, sai Nusaibah, sai Hajiyayye, sai Bilal. Sai kuma Affan da ya rasu. A nan kuma muna da Baba Haruna, muna da ma-- Antu Murja, muna da Hanifa, muna da Hibbatullah, muna da Al-amin, muna da Zainab. To in aka lissafa duka mun kai mu gurin sha biyar ma. Ehh, mun kai mu gurin sha biyar. In kuma har za hada su Murja da Aisha duka. To wannan kuma suma dangi ne, duk suna cikin dangi tun da duk sun zauna da mu. Yau ko mahaifi ne ya rasu, in aka tashi rabon gado, suma da a ɗan san musu wani ɗan abun. Eeh, muna da ɗan yawa gaskiya ba laifi. Hakan kuma abu ne mai kyau a tara dangi cikin alkhairi.

Menene abincin da kake fi so? Menene abincin da kake fi so? Abincin da nake fi so, nafi son abinci shinkafa. Ina son shinkafa a rayuwa na idan da rana ne ko kuma dai wani lokaci ma zan ce. Amma tuwo kam shine kankat dan inda aka ce tuwo amma ba tuwon gari ba. Tuwo na shinkafa da kowane irin miya, to wannan abincin ne na favorite. Ina son abincin tuwo, ina son kuma kayan snacks. Abin da ya shafi shawarma, fish roll, ah spring roll da dai sauran su wayannan abubuwan samosa duk ina cin su. Ina son su kuma yana min daɗi. Amma abin da ya shafi dambu, ɗan wake, shin-- tuwon gari to wannan duk bana yin su. Amma kuma ina cin duk wani abin da mutum yake ci bahaushe. To inda nayi fice kenan ina cin kowane kalan abinci, sai dai ko wani yafi wani. Kuma ina cine bisa ra'ayi, duk wanda na ci shi bisa ra'ayi nake ci.

Yaya kake zubar da shara? Yanda nake zubar da shara, ina zubar da shara ne da, da ma, da faka nake kwashewa. Abin kwashe shara kenan. In na share ɗakin na share, na share nai ƙalƙal, duk wani dust, datti, dust ɗin da kuma duk wani abun da yike za iya zubarwa yana cikin faka. To da na kwashe shi a faka sai in je in zuba shi a cikin dustbin. Akwai dustbin da muke da shi a waje. Na ɓola to shi ne zan zuba a ciki. Bayan ya taru zuwa wani lokaci sai almajirai kuma su zo su kwashe. Za su zo su kai shi ɓola can wajen gari sai je su zubar. To haka nake kwashe shara. E, ina zubawa ne a cikin dustbin a je a zubar. Kuma bayan nayi shara a ɗaki zan ɗauko mofa na in yi moping. Ɗakin yayi kyau, e, dinga ƙyalli duk wani ƙura ya fita. Bayan nayi shara kenan ina moping ɗin ɗakin saboda tsaro saboda ƙura. Tun na share kuma sai in je in zuba a cikin dustbin. A dustbin kuma sai a kai shi ɓola direct.

Rubutunka yana da kyau? Rubutunka yana da kyau? Tabbas rubutuna yana da kyau. Ina rubutu sosai mai kyau. Na kasance ma a cikin ajinmu ina ɗaya daga cikin wanda suka iya rubutu mai kyau. Saboda rubutuna idan nayi rubutu yayi kyau, mutane da yawa suna ganin domin su so a yi musu. Idan na yi wa mutum rubutu za a yi tunanin kwamfuta ce ta ma. Ni kuwa, ni lokacin da nake firamari ma akan biya ni kuɗi domin in yi wa mutane rubutu. In na yi masu rubutu za a yi tunanin cewa kwamfuta ce ta yi saboda tsabaragen kyaun rubutun. Rubutuna yana da kyau matuƙa kuma bugu da ƙari. Na ƙara samun, ahh wani lambar yabo wanda na iya saurin rubutu. Idan ana iya rubuta shafe biyar na rubutu a cikin awa ɗaya, to gaskiya ni cikin minti talatin zan rubuta maka shafe biyar na rubutu. To gaskiya ina da saurin rubutu kuma ina da kyar rubutu. Rubutuna yana da kyau matuƙa.

Wanne abinci kake sa kaji daɗi? Wane abinci yake sa ka ji daɗi? To, duk duniya abincin da yake sa naji daɗi shine abincin da nafi so. Ɓangaren abinci, idan aka ce shinkafa ne, an yi mata haɗin da ya kamata ace yayi daɗi. To tabbas idan naci, zanji yayi mini daɗi. Mummunar ƙar daɗi sosai. Amma in ɓangaren al'amari ne, duk duniya babu abincin da yakai mace daɗi. Idan kaci mace mai ruwa, kaci mace mai jini, kaci mace yar dede. Ka gama jin daɗi. Ai wannan ita ce maƙurar ƙarshen jin daɗi cin mace, tafi abinci daɗi. Saboda haka duk duniya babu abinda yakai mace daɗi. In kacii mace zaka ji daɗi sosai. Musamman ƙasa mami mai ruwa, wanda zaka dinga yi kana facal, facal, facal, facal. To wannan ita ce mai daɗi.

Yaya kake kiyaye kalmar sirri? Yaya kake kiyaye kalmar sirri? Ina kiyaye kalmar sirri ta hanyoyi da dama. Amma duk abun da aka ce sirri ne, ina kiyaye shi fiye da yadda kuke tunani. Ina kiyaye shi, ina ƙayyade shi, bana fatan ya guje a gareni. Kalmar sirri abu ce wanda ake kiyayewa da shi. Ina nisanta da duk abun da zai sa, mutun ya shiga gonarka, haka ina kiyaye kalmar sirri sosai. Musamman idan kalmar ta shafi ɓangaren al'amuran kuɗi, to gaskiya ina kiyayewa matuƙa. Sannan kuma idan ya shafi abune wanda a ofishi, ko ɓangaren kasuwanci, to shi ma ina kiyayewa. Bana wasa da shi.

Yaya kake ajiye takardun kuɗi? Yaya kake ajiye takardun kuɗi? Ina ajiye takardun kuɗi ne ta hanyoyi da dama. Kuma ni takardun kuɗin ma duka duka ban wani cika tara su ba saboda bana ra'ayinsu, bana ajiye su amma na fi ajiye kuɗi a banki saboda ajiyan kuɗi a banki shine yafi zama, mezanci yafi zama, ahhh da turanci muke kiransa safe. Yafi zama cikin tsaro ka ajiye kuɗinka a cikin banki. Amma a zahiri ba'ace kana amfani da takardar kuɗi to wannan gaskiya ganganci ne kuma suna ana iya kwashewa, ana iya sacewa a kowane lokaci. Amma dukkuya idan kuɗinka yana cikin banki ko da ku sata aka maka in kaje kayi complaint za'a gano wanda ya sace kuma a bi maka hakkin ka. Amma ni bana ajiye tsabar kuɗi, duk tsabar kuɗin da zan ajiye baya wuce naira dubu goma zuwa ƙasa. Dubu goma, dubu biyar, to ko jiya dubu huɗu ne ma a wurina tsabar kuɗi nan da nan naje na kashe su.

Kana ƙetare ƙafafu lokacin zama? Kana ƙetare ƙafafu lokacin zama? Eh, ina ƙetare ƙafafu lokacin zama. Saboda zama idan kai wawan zama ka buɗe gaba ki ɗiya, zaman baya daɗi. Amma idan ka ɗan ƙetare, zaman ya fi daɗi. Zaka sama, eh, zama cikin-- za ka samu ka zauna cikin lumana, ka yi zama mai daɗi idan ka ɗan ƙetare ƙafafu. Saboda haka zama da ƙetare ƙafafu abu ne mai sauƙi a gare mu kuma muna yi. Mun kasance masu ƙetare ƙafafu lokacin da muke zama. Mun gode sosai da wannan zance da kuke mana da kuma shawarwari da kuke bamu akan zama ana ƙetare ƙafafu. Ko wannan ma tambayan da ka mun ko ba ko mai, ya zaman to darasi a gare mu kuma na tuna kuma ya zama tini a gare ni. Saboda haka zamu ci gaba da zama muna ƙetare ƙafafu ba wai wawan zaman mu wargaje shi ba.

Yaya kake tsara ayyuka da suka fi muhimmanci? Yadda nake tsara ayyukan da suka fi muhimmanci, ina yin su ne bisa ƙa'ida. Ina yin su ne kuma ta yanda kowa zai amfana. Ayyukan da suka fi muhimmanci a gare mu, muna yin su ne ta yanda duk wanda ya gani zai shaida cewa, "Eh, wannan aiki ya tafi daidai, kuma wannan aikin ya yi an yi shi daidai babu targada ko kuma wannan dama a ciki."

Yaushe kake zuwa kasuwa? Lokacin da nake zuwa kasuwa, ina zuwa kasuwa ne duk ranar Lahadi. Wanda wannan kasuwa ita ce take ci na unguwar Rimi duk ranar Lahadi. To wannan ranar ana samun kayayyaki masu sauki da rahusa. Saboda haka duk ranar Lahadi nake zuwa kasuwa in siyo duk abin da nake so, in kalla kuma duk abin da nake so domin sanin me zan siya nan gaba. Na gode.

Kana fison hawa matakala ko lift? Kana fison hawa matakala ko lift? Gaskiya na fi son hawa matakala, saboda matakala abu ne wanda idan ka hau ka jijjigi jini, amma shi kuma lifta idan ka hau wani lokacin ma jiri za ka haɗu da shi ba za ka jijjigi jinin ka ba. To na fi son hawa matakala akan lifta.

Kana son cin abincin titi? Kana son cin abincin titi? To ai ya danganta da irin abincin tita. Idan abinci ne mai daɗi, me zai hana in so in ci kuwa. Idan babu daɗi kam baran ci ba. Ko shima abincin titi kamawa take yi. Wani lokacin zaka tarar ba ayi bane a gidanku ko kuma an yi bai yi ma daɗi ba ko kuma an dafa abin da ba ka so. Saboda haka dan naci abincin titi ba wani abu bane.

Kana shan magani kullum? Eh, ina shan magani kullum. Musamman a'a bana shan magani kullum saboda ina da lafiya. Allah ya hore mini lafiya. Amma idan ko ba ni da lafiya, zan sha magani saboda dukkanin cuta sai da magani. Ciwo sai da magani. Matukar ba ka da lafiya, to ka sha maganin. Zaka ji sauki.

Wane app kake amfani da shi don saƙonni? Application ɗin da nake amfani da shi don saƙonni shine WhatsApp da kuma Facebook. Wannan application ɗin guda biyu ina amfani da su sosai. Du wanda zai tura min saƙo, sai yana tura min saƙo ta gare su. Idan kuma saƙo ne normal, wanda za a yi ta katin waya, to ina amfani da Messenger ko Message nagode.

Yaushe kake hutawa a wurin aiki? Lokacin da nike hutawa a wurin aiki shine lokacin da aka fita sallah ko aka tafi cin abinci. Wannan lokacin hutu ne kamar misali ƙarfe ɗaya da kuma ƙarfe huɗu. To duk lokacin hutu ne. Wannan lokacin shine muke samu baƙin huta a ɗan tattauna da dai sauransu. Na gode.

Kana zuwa wurare da wuri ko daga baya? Kana zuwa wurare da wuri ko daga baya? Gaskiya ina zuwa wurare da wuri saboda ni mecika alƙawari ne. Bana zuwa wuri daga baya ko wai in yi latti. Ina da ƙoƙarin in cika alkawari domin in je wuri da wuri. Na gode sosai, na gode, na gode. Bana ɓata lokaci, ina zuwa da wuri.

Kana fi son fanka ko AC? Gaskiya ya danganta da irin fankan ko ko ACn. Shi fanka indai lokacin sanyi ne haka dan ka kunna shi normal ne amma kuma AC shi lokacin zafi ne ake kunna shi. To kowanne ya danganta da irin lokacin da mutum yake son shi amma dukkan su guda biyun ina so kowanne da lokacin da zai yi aiki.

Wane irin kyauta kake son bayarwa? Kyautan da nake son bayarwa, ina son bayar da kyautan kuɗi. Duk wanda ba da shi yake ƙarƙashinka ka ba shi kuɗi, zai ji daɗi. To, haƙiƙa nin gaskiya ina son kyautan kuɗi. Ina so in ba mutum kuɗi, hakan zai sa mutum ya so ka sosai kuma ya ƙaunace ka a rayuwarsa. Kuma duk inda ka je ya yabeka acikin mutuntawa.

Kana kare wayarka daga ƙwayar cuta? Idan na fahimce ku daga virus kenan, ina kare wayata daga ƙwayoyin cuta saboda ba komai ne nake shiga kuma ba komai ba ne nake bari a tura mun saboda tsaro. To hakan zaisa ka kare wayarka daga wannan abubuwan. Sannan kuma yawan ture turen abu, za'a iya tura ma abu wanda ba shi da kyau.

Yaya kake son dafa kwai? Yanda nake son dafa kwai, nafison shi soyayye. In aka soya kwai yafi daɗi. Idan kwai ya kasance soyayye, to tabbas yafi daɗi. To don ni zan iya cin da kwai kareck ɗaya soyayye ba tare da na gaji ba. Gaba tare da naci ci, yanzu bashi da daɗi ba. Saboda kwai soyayya yafi daɗi. Kwai soyayye duniya ne.

Wane irin wasa kake fi so? Wasan da na fi so a rayuwa ta, na fi son wasan soyayya. Ba na son wasan faɗa. Nuka ɓangaren jijjiga jini ne. Ina son wasan ƙwallo, sannan kuma ina son wasan snooker. Ga harda ma ta fitinis, babu wanda ba na so in dai ya kama. Dukkanansu wasanni masu kyau, wasanni masu daɗi.

Muryarka tana da ƙarfi ko a hankali? Gaskiya murya ta a hankali take ba ta da ƙarfi. Idan ta kama a yi ta da ƙarfin ana yi amma kuma mafi yawanci murya ta a hankali take. Shi ne na ke bin abin ƙa'ida, sannan kuma idan na yi ta da ƙarfi ku karan ku baza ku dinga accepted ba. Amma in aka ce a hankali ne to ta fi daraja a gare ku. Saboda haka murya ta a hankali take ba da ƙarfi ba.

Nawa matashin kake amfani da shi? Nawa mataki, matashin kake amfani da su? Matashin da nake amfani da su guda biyu ne, wanda ga su nan ma yanzu haka ina kai. Ɗaya in sa ta ƙarƙashin kai na, ɗaya kuma in sa shi ta ƙarƙashin ƙugu na. Ta yadda baccin zai min dadi. Ina amfani da matashi guda biyu, ɗaya kai, ɗaya kuma mara ko ƙugu.

Kana amfani da matashin wuya? Eh, ina amfani da matashin wuya ba gashi ba. Yanzu haka na sashi a daidai setin wuya na saboda insamu in dinga bacci cikin jin daɗi, da lumana da walwala. Matashin wuya ina amfani da shi sosai kuma ina jin daɗin amfani da shi kuma in nayi amfani da shi a haka ina yin bacci cikin jin daɗi.

Wani launin tawada kake amfani da shi? Launin tawada da nake amfani dashi baƙi ne, kuma sannan sai ja ko blue. Shi baƙi ana rubutu da shi tare da blue ana rubutu da shi. Shi kuma ja ana amfani da shi ne wurin yin marking ɗin takaddu. To kowane duk wanda ya kama muna amfani da shi. Amma ban da ja, launin tawada na ja ba a amfani da shi wurin rubutu.

Nawa kuɗin wutar lantarki a wata? Nawa kuɗin wutar lantarki a wata? Kuɗin wutar lantarki a wata naira dubu talatin muke biya. Muna biyan wata kuɗin wuta na naira dubu talatin. To saboda haka ne ma dalilin da ya sa muka cire wuta a gidan mu ya mana tsada muka sa solar. Yanzu haka da shi muke amfani solar kuma muna jin daɗin amfani da shi solar duniya ne.

Wane fure kake so? Furen da nake so, na fi son fure wanda ake kiransa da rose flower. Wannan fure, fure ne mai kyau, mai ƙanshi, mai kyan gani a ido. Duk inda ka ga rose flower yana da matuƙar daɗi. Kuma yana da matuƙar kyau. Ƙanshin sa yana da matuƙar daɗi. Wanda da ƙanshin sa ne ma ake yi wasu turarurruka da dama.

Kana lulluɓe da bargo? Eh, ina lulluɓe da bargo saboda musamman lokacin sanyin da ya wuce an yi sanyi sosai wanda hakan ya sa muke dinga amfani da bargo gurin rufa. Zaka sa zanin gado kaji sanyi yana shigar ka amma da zarar ka sa bargo zaka bacci cikin jin daɗi da lumana saboda haka ina lulluɓe da bargo lokacin sanyi amma ban da lokacin zafi.

Nawa takalma kake da su? Takalman da nake da su a ƙalla ai sun kai ƙafa goma. Kuma kowanne ina sa shi, kowanne ina amfani da shi. Saboda haka takalma na suna da yawa, sun kai ƙafa goma. Hmm, to sannan kuma kowanne nakan yi polish na wanke shi idan zan sa shi. Sannan kuma babu wanda ya mun kaɗan ko yawa a cikinsu. Ina jin daɗin amfani da su sosai matuka.

Kana yin addu'a kullum? Eh, ina yin addu'a kullum musamman da safe, da maraice da kuma lokacin da zaka kwanta. Matukar zan kwanta zan yi addu'a ko kuma idan na yi sallah kullum ma zan yi addu'a. Sallan safiya, asuba, sallan magriba, sallan azahar, sallan isha'i, sallan laasar dukka babu wanda bana yin addu'a. Intakama, kowanne ne idan na idar zan yi addu'a. A cikin sallar ma ina yin azkar.

Kana jin kukan zakara da safe? Eh, ina jin kukan zakara da safe. Saboda caran zakara wani lau'i ne na nuna cewa gari ya waye. Sunan kuma suna ganin mala'iku a inda majiya mutane naji ana cewa. Wannan lokacin lokaci ne wanda idan kaji aka ce ko addu'an shi ma da zaka yi. Saboda haka ina jin caran zakara.

Yaya kake sasanta rikici a aiki? Yaya kake sasanta rikici a aiki? Yadda nake sasanta rikici a aiki, ina sasantawa ne ta ɓangarori da dama. In ji wannan ɓangaren, in ji wannan ɓangaren, in gane me laifi domin a hukunta sa. Ina hukunta me laifi, shi kuma me gaskiya ina gaskata shi. Toh ta haka nake sasanta rikici a aiki.

Kuna amfani da ruwan rijiya? Kuna amfani da ruwan rijiya? Eh, ya danganta da irin amfanin da ake yi, amma har sha ma muna yi. Muna amfani da ruwan rijiya sosai, kuma ruwan rijiya ai ba wai ruwa ne na cuta ba wanda za a ce ba shi da kyau. Ruwa ne wanda zai ma alola, kuma duk ruwan da zai ma alola ya halatta ka yi dukkanin amfanin da za ka yi da shi. Za ka sha, za ka yi wanka, za ka yi wanki kuma za ka dafa abinci da shi.

Yaya kake yanke shawara a aiki? Yanda nake yanke shawara a aiki, ina yankewa na kai tsaye saboda nine oga. Duk abinda naga ya dace, zan yanke shawara kuma in qaddamar da sa kuma in bada umarni ayi. Haka nake yi. Bana yanke shawara kai tsaye ba tare da naga abinda ya dace ayi ba. Idan na yanke kai tsaye, gaskiya zai zamanto ya taɓa ma'aikata. Amma indai na gane cewa abun ba zai yi rauni ga ma'aikata ba, to naken yanke shi kai tsaye kowa ya amfana.

Kana amfani da mataimakin murya? Kana amfani da mataimakin murya? Ina amfani da mataimakin murya wato Loud Speaker ke nan. So saboda shi nake amfani da shi. Idan nayi amfani da shi, mutane dayawa za su fahimci me ake nufi kuma za su ga mata za su ga ya taimaka wa muryata ta fito daidai yadda aka yi. Mataimakin murya yana da daɗi kuma yana da daɗin amfani kuma za ka ji daɗansa sosai da sosai da sosai.

Kana sanya hula? Ina sanya hula sosai. Saboda hulunan da suke wurina, hulan da nake da su ai sun fi kala goma. Ina sanya hula matuƙa kuma ina jin daɗin amfani da su. Sa hula a gareni ai mutuntawa ne kuma hakan mutunci ne yake ƙara jan yomin sosai. Ina amfani da hula. Ina sa hula ina kuma birgewa idan na yi amfani da hula sosai da sosai.

Wane launi bangoginku suke? Launin da bangoginmu suke launi ne mai kyau. Launi ne wanda kowa zai dinga jin daɗin ganinsa. Launi ne wanda kowa zai dinga amfani da shi. Launi ne wanda idan ka zaga a duniya ba za ka samu irinsa sosai ba. Launi ne wanda ko a social media ana sa su domin su birge. Launi ne wanda idan ka ganshi ma har a wallfefa ma za ka iya sashi. Launi ne wanda mutane suke maradin ganin kalansa a rayuwa. Launi ne wanda dukkanin ɓangarori mutane suke son suganshi a rayuwa.

Yaya dangantakarku da shugaban aiki? Dangantakarmu da shugaban aiki kamar yaya ne yake a gurinmu. Shi shugaban aiki shugaba ne. Duk abin da ya yanke yayanku, duk kuma abin da ya ɗaure ya ɗauru. Shugaban aiki babban mutum ne. Muna kiranshi da yayanmu, babban alfaharinmu. Da aikinsa ne muke yi muna samun ta ƙarƙashinsa. Bugole sunan.

Yaya anguwarku take? Anguwarmu tana da kyau. Unguwa ce ta masu kuɗi, anguwa ce wanda ake alfahari da ita, anguwa ce wanda idan ka shigo babu raini, anguwa ce wadda ta dace da manyan motoci, anguwa ce wanda ta dace da yara botars, anguwa ce wanda ta dace da ƴaƴan masu kuɗi. Kaga dabino ko ta ina? Kaga shukan apple ko ta ina? Mangwaro ko babu gwaiba ma babu. Amma za ka samu gwanda, za ka samu dabino da dai sauransu wanda zai yi rayuwan masu kuɗi ake yi. Anguwa ce wanda za kaga hada gate.

Kana shan ruwa mai sanyi? Kana shan ruwa mai sanyi? Tabbas ina shan ruwa mai sanyi. Idan ta kama musamman lokacin zafi ina shan ruwa mai sanyi. Amma kam in aka ci ma lokacin sanyi ne shan ruwa ma mai sanyi abu ma ta so ba saboda gudun mura sannan kuma da kare lafiyarka. Amma magananku shan ruwa mai sanyi ina sha lokacin zafi ko kuma lokacin azumi.

Wacce rana ce mafi kyau a mako? Ranar da take mafi kyau a mako ita ce ranar Juma'a. Ranar Juma'a kamar ranar jiya kenan. Ranar Juma'a ta fi kowacce rana mafi kyau a mako. Rana ce wacce za ka yi wanka, ka sa turare, ka sa kayanka masu kyau, ka tafi masallaci, a je a yi ibada, a dawo kuma a yi zumunci. To babu rana da ta fi ranar Juma'a kyau a mako.

Kana fison zama ko tsayuwa? Na fi son zama a kan tsayuwa amma kuma akwai matakin da shi tsayuwan ne ya fi a kan zaman. Amma mafi akasari gaskiya na fi son zama a kan tsayuwa domin in ka zauna ka fi lissafi da kyau, ka fi tunani mai inganci sannan kuma ko da cin abinci ne ko tafiya ko ku duk wani abu na sha za ka zauna. In ka zauna za ka ci abincinka kuma za ka sha abin da ka ke sha cikin lumana cikin koyarwar addinin musulunci.

Kana sabunta shirye-shiryen kwamfuta? Kana sabunta shirye-shiryen kwamfuta? Eh, ina sabunta shirye-shiryen kwamfuta saboda sabunta shirye-shiryen kwamfuta ma'ana updating yana da matuƙar tasiri ga kwamfutan. Idan ba ka sabunta shirye-shiryen wasu abubuwan da ake yi na zamani, ba za ka taɓa samu ba kuma ba za ka taɓa cin karo da su ba. Amma matuƙar ka sabunta shirye-shiryen, za ka samu wasu abubuwan cikin sauƙi da kuma amfani cikin sauƙi.

Wane gudu na fanka kake fi so? Gudu na fanka ya danganta da irin fankan, ya danganta da irin yanayin gari. Amma gaskiya mafi aka sari na fi son lamba biyu zuwa lamba uku. Wanda shi ne daidai ba yabo ba fallasa. Wannan lamba ta biyu ko lamba ta uku na fanka shine za ka samu iskan fanka daidai ba tare da ta yi maka yawa ko ta yi maka kaɗan ba. Amma idan ka ƙure ta, za ta ma yawa kuma ta sama mura.

Wane shago kake fi zuwa? Shagon da nake fi zuwa, na fi zuwa shagon mu domin siyayya. Duk wani kaya indai har muna irin muna saidawa a shago, to na fi hallara in je wannan shagon. Amma kam in aka ce shago ne wanda irin namu ne kuma gashi izan sai kaya bana siya a wurinsu, na gwammace in je in yi mana ciniki domin siyan kayayyaki a garin mu.

Kana bin ƙa'idojin aiki? Kana bin ƙa'idojin aiki? Eh, ina bin ƙa'idojin aiki. Ai, dukkan aikin da aka saka to dole sai ka bi ƙa'idansa yadda zaka samu nasara akansa. Bin ƙa'idan aiki yana ɗaya daga cikin abin da yake sa aiki ya zamanto mai nasara. Idan ka bi ƙa'idojin aiki, aikinka zai zamanto mai nasara, zaka cimma burinka a rayuwa. Ina bin ƙa'idan aiki sosai da sosai da sosai.

Wane irin burodi kake fi so? Wane irin burodi kake fi so? Brodin da nake fi so, na fi son burodi wanda bai kone ba, mai danƙo, mai nauyi kuma ina son burodi da bota. A shafa ma brodin bota ya fi daɗi. Ina cin burodi sosai sosai, musamman ma in same shi a lokacin da nake jin yunwa. Zan kora shi da lemu in ji daɗinsa.

Me kake yi da ragowar abinci? Abin da nake yi da ragowar abinci, ina zubarwa ne. A'a, ina ba ma almajirai ne suna ci. Ragowan abinci ai ba a zubar wa, ko dai ka ba ma almajirai wanda suke bukata ko kuma ka shanya shi zuwa wani lokaci ka ƙara sarrafa shi a matsayin abincin kanzo. Ragowar abinci zubarwa albazaranci ne. Shi ta yana da kyau ka dafa dai-dai-dai-dai.

Kana fi son kofi ko shayi? Na fi son kofi, ba na son shayi. Shi kofi abu ne wanda ba mu saba shan shi ba sannan kuma ya yi mana ƙaranci a nan. Mafi yawanci a Indiya ne ake shan kofi amma dud daha ka mu ma muna yarda da ingantinsa. Muna sha domin ƙarin kuzari da dai sauransu. Shi kofi ya ma fagarɗi, shi kuma shayi madara ne ake sawa a cikinsa.

Kana yin motsa jiki kullum? Eh, ina yin motsa jiki kullum. Saboda yin motsa jiki kullum abu ne mai kyau, abu ne mai tasiri. Yana ƙara ƙarfafa ƙwarin zuciya sannan kuma yana sa ƙashi yai ƙwari. Yana gyara pumping na jini da dai sauransu. Yin motsa jiki kullum kuma yana sa mutum ya zamanto da kuzarinsa. Yana hana saurin tsufa. Saboda haka mu dage da yin motsa jiki.

Wane wasa kake son yi? Wane wasa kake son yi? Wasan da nake son yi, ina son wasan ƙwallo. Ina son kuma wasan gudu. Ba na son dambe. Ba na son wasan, table tennis da dai sauransu, amma ina son sunuka. Sunuka yana min daɗi. Yana ɗaya daga cikin wasannin da nake so. Amma fi yawanci dai na fison ƙwallo. Kuma ƙwallon ma ba irin ƙwallon da ake yi kowa da kowa ba. A'a, ƙwallon ne irin haka normal ƙwallon da za a yi ran lahadi, ina sonsa.

Kuna da fanka a rufin ɗaki? Kuna da fanka a rufin ɗaki? Eh, ina da fanka a rufin ɗaki. Wazan da, badin badin da ace bidiyo ake zan iya nuna maka ma fankan da take rufin ɗaki na. Kuma ina jin daɗin ta sosai. Musamman lokacin zafin nan kunna ta nake in kore ta in yi bacci na cikin jin daɗi da lumana. Fanka ai duniyanu. Lokacin da da bani da fanka ai na ji jiki. Na sha wahala matuka. Amma yanzu tunda na mallaki fanka, alhamdulillah komai ya zo daidai dai.

Kana iya tuƙin mota? Tabbas ina iya tuƙin mota saboda motocin da na hau a rayuwana ma ba zan iya irga su ba. Na hau mota sosai, suna da yawa. Eh, tuƙin mota ai wannan ƙaramin alhaki ne. Da ganan har legos zan tuƙa mota. Ba wani problem ba, wani wahala. Tuƙin mota sai dai in koya ma wasu ba dai a koya min ba. Ina tuƙin mota sosai, sosai, sosai.

Wane lokaci na shekara kake fi so? Lokacin da nafi so na shekara, nafi son lokacin Ramadan. Wanda watan shine lokacin Ramadan. Amma kuma in aka faɗa ta wancan fannin, lokaci lokaci, nafi son lokacin damina. Lokacin damina shine lokaci mafi daɗi a lokutan da suke. Lokaci mafi yalwa, mafi daraja, lokacin damina. Shine lokacin da kaga anyin ruwa gari yayi daɗi, to wannan lokacin yafi kowane lokaci daɗi.

Kana son ɗakin ka yai haske? Eh, ina son ɗakina ya yi haske saboda ko yanzu a haka ɗakina akwai haske a cikinsa. Kuma sannan bugu da ƙari ma sai ma na je na ɗauko abin hasken nan na ƙara masa. Wannan, wancan hasken na ƙara masa saboda in ga haske sosai. Ni ina son haske kuma ko mun na rayuwan mu muna so mu kasance cikin haske. Allah ƙara haskaka mana.

Kana musafaha da mutane? Eh, ina musafaha da mutane, musamman 'yan uwana musulmai. Zan ce musu Salamu alaykum, su ma su ce wa alaykum salam. Sai mu gaisa muyi musafaha, muyi murna ga junanmu da duk abinda ya sawwaka namu musafaha yana daya daga cikin abinda musulunchi yazo mana dashi kuma yana kankare zunubbai yana daidaita al'amura ɓangaren zumunci.

Kana iya amfani da kwamfuta? Eh, ina iya amfani da kwamfuta kamar yadda na faɗa muku ɗazu. Wannan tambayar an yi min ita ɗazu kuma nayi iya ƙoƙarina. Na amsa maku ina amfani da kwamfuta saboda na iya yin amfani da shi. Hatta wannan wayoyin hannun munan da muke amfani dashi dukka wani jinsi ne, wani al'amari ne na kwamfuta. Saboda kwamfuta aka fara yi, ahaka ahaka ana ta rage wa, ana rage girmansa. Har ya kai ga waya na zamani yanzu. Ita kanta wannan wayar da muke amfani da ita kwamfuta ce.

Wayarka na cika a jiya. Wayarka na cika a jiya. Eh, dai mai ji haka ta cika. Tun jiya take nuna mini wayata ta cika, tana tayi min warning. Amma hakan bai bani ikon ko dama na goge abubuwan da suke ciki ba. Haka nake ta lallabawa har izuwa lokacin da zan zo ta kanta wayar in canza ta ko kuma in siya wacce ta fita. Na gode.

Sau nawa kake rubuta rahoto? Sau nawa kake rubuta rahoto? Adadin da nake rubuta rahoto, ina rubuta aƙalla sau biyar a sati ko kuma in ce sau goma a sati. Zan rubuta, zan rubuta, zan rubuta har aƙalla sau goma. Rahotan yana samuwane bila adadin. Iya adadin da ka samu iya rahotanninka kuma iya ƙarin girman da za'a'i maka.

Kana tafiya kasuwanci? Eh, ina tafiya kasuwanci. Saboda haka, yin kasuwanci a garinmu babban al'amari ne kuma muna jin daɗinsa. Muna so mu dinga kasancewa da shi a haka. Kasuwanci yana da kyau ga, ga, ga rayuwar mu. Saboda haka indai kana kasuwanci za ka rabauta sosai a kan al'amuran da kake shukawa na yau da gobe. Kasuwanci alheri ne.

Yaya kake karɓar baƙo? Ina karɓar baƙo ta hanyar da ya kamata, ta hanyoyi da dama. Ina karɓan baƙo ne ta hanyan da zan same shi cikin farin ciki da fara'a. Baƙon ka Hausawa suka ce baƙon ka annabin ka. In dai kana so ka rabauta duniya da lahira to ka girmama baƙon ka.

Kana yin ciniki a kasuwa? Eh, ina yin ciniki a kasuwa. Kasuwanci sai da ciniki. Idan babu ciniki a kasuwa, kasuwa ta faɗi. Ina yin ciniki fiye da yadda ake tunani. Ina kasuwanci sosai kuma ina yin ciniki. In dai ka yi ciniki, to alamar kasuwanci yana tafiya yadda ya kamata. Riba tana ruɓanya, haka ake so. Yanayin kasuwanci, yanayin kuma ciniki.

Kana son zama kusa da taga? Eh, ina son zama kusa da taga. Saboda zama a kusa da taga abu ne mai mahimmanci. Wanda lokacin zafi idan ka zauna kusa da taga, zaka samu iska mai kyau, iska tatacciyar iska. Amma kuma idan ka zauna a nesa da taga, to baza ka samu wannan iskar da ake buƙata ba za ka yi bacci a cikin zafi, kana zufa.

Kana fikicin tufafi? Kana fikicin tufafi? Duk abin da aka ce fikici ko kuma aka ce tufafi ana maganar ɗinka kayane, ko kuma ko kuma tufakin da kake sawa. To wannan fikicin da ya shigo cikin maganar yana mana nuni ko nufi akan cewa shin kana ɗinka, kana ta'ammali da ɗinki na kaya? To ina ɗinka tufafi sosai, dan yanzu haka ban san iya adadin tufafin da nake da shi ba.

Me kake yi lokacin da kake jin damuwa? Duk abin da ya samu damuwa a duniya, babu abin da zakayi wanda zai kore ma shi face ka karanta Alkur'ani. Karanta Alkur'ani waraka ce ga dukkanin wata damuwa wacce take cikin zuciya. Duk abin da yake damunka a cikin zuciya in dai har ka karanta Alkur'ani to ya tafi kenan. Kai da damuwa kuma har abada, ba ka da damuwa kuma.

Wane launi labilenku suke? Launin da labilenmu suke launi ne kalan shuɗi, kuma kalan ruwan ma-magarya, ko korna. Wannan launi yana da kyau, launi ne wanda idan ka same shi za ka ji daɗinsa sannan kuma yana haska wuri, yana ƙayata wuri, yana sa wuri yayi kyau sosai sosai fiye da tunaninku.

Waɗanne kafofin watsa labarai kake amfani da su? Kafofin yaɗa labarai da nake amfani da su, ina amfani da BBC Hausa, CNN ko Al Jazeera ko kuma Channel ko kuma TVC News. Waɗannan kafofin sada labarai duka ina amfani da su ko kuma in saurari rediyo a tashar Liberty ko kuma Karama ko kuma DITV ko kuma in ce NTA ko AITV. Waɗannan kafofin yaɗa labarai dukkannisu ina amfani da su.

Wa yake ƙaƙƙafa maka baya? Wa yake kakkafa maka baya? Wanda yake kakkafa min baya ba ya wuce kowa illa katifata. Idan na kwanta a katifa tana kakkafa mini baya ko kuma in kwanta a ƙasa in miƙe yadda bayan ba zai yi min ciwo ba. To da haka nake ƙaƙƙafa bayana. Ina ƙaƙƙafa bayana ne ta hanyar amfani da guri miƙaƙƙe mai tudu wanda zan ji daɗin kwanciya a kai.

Yaya kake tabbatar da ingancin aiki? Yadda nake tabbatar da ingancin aiki, ina amfani da fasaha ta, ta yanda zan tabbatad da ingancin aikin. Kaman misali, idan an yi mini aiki, zan tsaya in duba mutane nawa ne sukai aikin, in duba aikin wannan, in duba aikin wannan. Domin in tabbatad da ingancinsu, jan yi comparing, in ɗauko wannan, in ɗauko wannan, in duba, in gani wanne ne ya fi kyau. Wanda ya fi kyau zan ware shi a matsayin mai inganci, wanda kuma bai yi kyau ba zan cire shi a cikin jadawalin.

Kana duba daftarin kuɗi? Eh, ina duba daftarin kuɗi. Saboda duba daftarin kuɗi tananne zaka fahimci me ke makana, tananne zaka san duk abubuwan da ke, eh, a lantuwa a kanka, tananne zaka san duk abubuwan da kuɗinka suke. Daftarin kuɗi abu ne wanda ake dubawa na yau da kullum, yau da gobe. Eh, sannan kuma da duba daftarin kuɗi ne zaka san adadin kuɗinka da suke cikin daftarin.

Kana son abinci mai yaji? Eh ina son abinci mai yaji, saboda cin abinci mai a ba wai ko da yaushe ne ke cin abinci mai yaji ba. Ya danganta da irin abincin kuma ya danganta da yanayin yajin. Idan abinci babu maggi babu taste yana da kyau ka ɗan barba da yaji ko yayane, domin ka ji daɗin abincin. Amma matuƙar aka ce abincin akwai yaji kuma ka zo ka ƙara sa yajin to zai zamanto barazana ga lafiyarka. Basir ɗin ka zai dinga tashi sannan kuma zai taso maka da atini da dai sauransu.

Kana sa uniform a wurin aiki? Mu aikin mu ba aikin da za a sa uniform bane, sai dai a sa wasu kayan daban na aikin ko da yake suma dai za a ce uniform ne na aikin. Muna sawa kuma ba ma taɓa yin aiki da kayan gida ko kuma kayan aiki wanda za a ce kaya ne masu wannan mu kayane masu datti muke sawa. To da aikin mu aikin dattine, muna sawa sosai kuma hakan yana bamu kariya ga sauran kayayyakin mu.

Kana iya hawan keke? Eh, ina iya hawan keke sosai. To, da a hawan keke ma ban san irin adadin ciwuwwukan da na ji a hawan keke ba. Hawan keke ai na musamman ne a gare mu. Muna hawa kuma muna kasancewa muna tuƙawa cikin jin daɗi. Hawan keke ai alheri ne a tare da mu. Muna hawa sosai ma ba ma kaɗan ba. Sannan kuma yana ɗaya daga cikin abun da yake jijjiga jini exercise ne mai kyau hawan keke. Inde mutum ya kasance yana hawan keke, ya sami exercise sosai sosai.

Yaushe kake zuwa kasuwa? Yaushe kake zuwa kasuwa? To ai ni ina zuwa kasuwa sau ba adadi. Kun yi min tambayan nan na zuwa kasuwa sosai na ba ku amsa. Aƙalla kun yi min tambayan nan ya kai sau goma. Ina zuwa kasuwa duk ranar Lahadi, ranar da kasuwar Ungwan Rimi take ci. Wannan kasuwa ana samun kayayyaki cikin sauƙi da rahusa. Kana samun kuma duk abin da kake so. Kasuwa ce wanda idan ka je kai kasuwanci za ka samu kome a yadda kake buƙatansa. Ina zuwa kasuwa sosai sosai, duk mako-mako.

Wa-wane, wane yanayin ɗaki kakefi so? Wane yanayin ɗaki kake so? Yanayin ɗakin da nake so, ina son yanayin da za a ce ɗaki ne mai kyau. Very cool ɗaki, very warm ɗaki. Ɗakin da za ka iya tarban dukkanin baƙon da ka ke su ko kuma ince baƙowar da ka ke su. Ɗaki wanda yake, yake cike da ƙawa da ado da kuma ƙamshi. A rayuwa na ina son ɗaki mai ƙamshi sosai sosai.

Kana zuwa aiki lokaci daidai? Eh ina zuwa aiki lokaci daidai. Ina cika alkawari, gaskiya bana fashi. Ina kokarin in ga na cika alkawari akan aiki. To da duk lokacin da aka ce ka yi yau gasho kayi aiki, ka cika alkawari, to gaskiya aikin yana kasancewa aiki ne mai daraja kuma mai mahimmanci ne a tare da kai. Amma daga zaran yau an ce kana wasa da lokaci, baka zuwa akan lokaci to tabbas aikin ba mai mahimmanci ba ne.

Kana sanya tunatarwa don ayyuka? Kana sanya tunatarwa don ayyuka? Kamar idan na fahimci ku, kuna nufin alarm kenan. Ina sanya alarm saboda wasu abubuwa. Misali, don sallan asuba da nake tashi, kullum alarm yana tashi na. To wannan ma kun ga sa, a wani aiki ne wanda za ka yi na Ubangiji. To duk abin da za ka yi, indai har kana da mantuwa, yana da kyau ka sa tunatarwa domin aikin da za ka yi.

Kana iya jefa dutse nesa? Eh, ina iya jefa dutse nesa saboda hakan ya samu asali ne tun daga yarinta. Nakan iya jefa dutse, in ɓaro, mangwaro ko dai wani abin daga nesa wanda yake na bishiya. To hakan ya sawo min wani asali ne tun daga yarinta. Ina jefa dutse daga nesa kuma na iya ba wai kaɗan ba. In na jefa kuma zai samu, na gode.

Kana raba abincin ku da mutane? Eh, ina raba abinci da mutane, saboda mutane rahama ne. Duk wanda ka bayar, duk abin da ka bayar shine naka. Duk wanda ka ba mawa yaci ya ji daɗi, to tabbas zai yi murna kuma zai ji daɗi. Matuka, sannan kuma hakan abu ne mai kyau ga lafiyar mu, ga rayuwar mu, ga baki ɗaya da kasancewar mu. Ina raba abinci ga mutane.